To ai ni ina son ire-iren kiɗa kala kalar kiɗa ko na gargajiya ne ko na zamani ne. Na gargajiyan ma daban daban. Harda ma waƴanda ma ba kiɗan yare na bane. Kamar kiɗan Nufawa, kiɗan su Yarabawa, kiɗan su Kambari, su Kamuku kiɗa dai kala kala. Yanayin dai daɗin kiɗan ne. Don kasan akwai yanda kiɗa zai shiga mutum ka ta jin sautin kana jin shi yana sa ka wani jin daɗi kuma yana sa ka son rawa. So don haka nan ni ina son kiɗa sosai kwarai da gaske. Don kiɗa ma wani lokaci yana rage gajiya, yana sa fara'a da abubuwa dai da dama. So don haka nan ni ina son kiɗa sosai. Amma irin kiɗan da nafiso shi ne yanzu na zamani ana kiran su amapiano amma ban san sunansu da Hausa ba. Ko da yake ina son kiɗan Hausa da kuma kiɗan gargajiya kuma. Ina son dai kiɗa ire-ire da yawa. Kamar kiɗan Hausa da kiɗan gargajiya da kiɗan zamani duka ina son su. Tun tun kiɗan coci da ake yi a ikilisiya mai sarki ina son kiɗan nan sosai.

Eh ina share gida kaman sau uku ko sau biyu a rana. Yanayin dai yadda abubuwa da aikace aikace yayiwu gida. Don da safe dai ina sharewa da marance kuma ina sharewa. A makagan kicin, wurin girke girke kenan kai kusan ko wani lokaci dai in nayi aiki wurin ina yawan share shi. Ba zan iya ce gayen da dai nake share shi ba amma kusan ko wani lokaci in dai irin su kicin ne ina share shi. Amma dai a rana kaman ɗakuna da falo ina share su kusan sau biyu a rana. Sai kuma irin su bayi wato toilet kenan ina share su sau ɗaya a cikin kwana uku. Ko wani kwana uku. In dai ba wai na manta ba. Don ni ban ma so kyama in ya fara ɗan kyamakyaman nan. Kuma imma na manta ko yanda zai yi zan tuna a ban share shi ba sai kagan naje na share shi. Sai kuma wajen gida wato compound kenan da turanci ina share shi kusan ko wani rana. Sau ɗaya dai nake share shi a rana.

Ina sa la'ayukan da suka fi mahimmanci daga wanda ya fi mahimmanci zuwa wanda bai da mahimmanci hakanan sosai, har zuwa wanda basa da ma wani mahimmanci a gare ni. Hakanan de nake sare-sare na. Hakanan nake sare-sare na, sai in fara yin wanda ke da mahimmanci har zuwa wanda basa da mahimmanci sosai har zuwa wanda basa da ma wani mahimmanci. Hakanan de nake sare-sare nake.

Eh ina kare waya na daga ƙauyen cuta don in yi ƙaura cuta nima ina samu ke nan. Kuma in na samu kuma da hannun da nake taɓa waya na zo na ci abinci ai nima zan samu illa. In kuma na samu illa zan sha magani ko zan je asibiti ko za'a mun allura. Kagan na ƙara kashe wani kuɗi da bai kamata ma in kashe ba. Don haka na ina ƙare waya na da jikina da abubuwa na daga ƙauran cuta.

Eh ƙwarai dagaske ina son in zama, ina son zama kusa da taga, ina son zama kusa da taga. Wani lokaci ma ina ma zama kusa da taga, da ga sahe har maraice. Inde ina tare da mutane ina yawan son tsayawa kusa da taga.

Kai ban faɗin samun ciyawa. Don wurina ciyawa na nan da yawa da yawa akwai ciyawa ko ina. Wani lokaci ma muna kawo su raguna, su shanaye, su akuya su zo su tamake mu cin ciyawan ko mu sa musu su feshi ko kuma mu yanka su da adda da hauya mu nome su. Ban faɗin samun ciyawa. Ai ciyawa na nan ko ina tashiyan mu. Akwai ciyawa sosai a tashiyan mu. Kuma ma wani lokacin ana ɗan maganin gargajiya da shi. Wani lokaci muna zuwa mu tuttugo su mu kawo masu awakin mu irin su akuya, irin su shanu, irin su rago don haka nan adda masu doki. Don haka nan bamu wani faɗin samun ciyawa. Don ciyawa na nan tashiyan gaga da yawa.

Ina ajiyan hotunan waya na a cikin waya na, a cikin su gallery ko kuma photos. Ina ma raba su album to album to album. Akwai irin nasu Snapchat, akwai waƴanda na ɗauka da camera. Ina ajiye su a daga wayanda suka fi sabbi zuwa waƴanda suka fi tsofi. Wai ina ka fara shiga ka fara ganin sabbin kana zuwa ta sama-sama sai ka zo kana ganin sabbi. To ina ajiye su can cikin waya na. Suna nan gallery ko kuma suna a photos. Ehen, photos wato hotuna kenan a Hausan ce. So suna nan dai a wayana. Waƴanda nake so in boye ina sa su a cikin vault. So na sa su a cikin vault akwai pin da nake seti. Sai na danne pin dinnan kahin mutum ya iya ganin su. In yana ma so ma ya gani kenan ko in ina so in gani. Kuma pin din ni kaɗai na sani. Amma yawan cin hotuna na suna dai nan a gallery.

Eh ina shuka shirye shirye a gida. Ina shuka su zogale irin su nasu kayan miya kenan da su alayyahu da su yakuwa da su rama ina shukawa. Sai kuma ina shuka irin kayan marmari, eh he, kayan lasa kenan irin su mangwaro irin nasu agrik din nan suke saurin girma, da su lemu na shushshuka su da shekaru. Gwanda gwanda ma da na shuka shekaran can da ya gabata, shekaran gama ya fara hitarwa har na cire kamar guda biyar na sha kuma yana da dadi na musamman yana da dadi sosai. A'a gwandan nan na nan kaman shuka. Yace ina girbe ma amfanin shuke shuke na. Su rama da su alayyahu da su kayan miyan da na shushshuka in zaayi miya gidan mu sai dai a cire su sai kuma a kawo a sawa miya. Harda kori na shuka in ma ina dafa abinci na cire, ah, ina cire leaf na kori wato ganye kenan ina cire ganyan kori sai in na cire idan sa a abinci na sai kagan yayi wani kamshi sosai. To kuma ma ganyan kori na ji wai yana da kyau a jiki. Wanga na na rama, eh na zogale, zogale in an dafa shi ruwan nan yana da ɗaci sosai in ka sha na ji wai yana rage suga kuma ganye ma suna yana kara jini a jikin mutum irin su zogale da rama. Don haka nan, sai ma kaga inna je ina gida ina jiki ne kuma na musu ban ruwa da sahi da marance. Don haka nan gaskiya na ji dadin shuke shuke kuma har yanzu ina shuke shuke. Ko wani ma shekara ina shuka mankani. Ina shuka mankani ko wani shekara. Ka gani kuma yana mun amfani sosai don ina girbe shi da kyau. Kuma, eh ina shuke dai shuke ina shuke shuke a gida. A bayan gida na ina shuke shuke. Hadda ma mai ake ce mai ayaba muna da ai. Ko wani muna jin dadin ayaban. Don yana ya'ya yana fitowa yanda ya kamata kuma ka yi. Ba ayaban nan dai ba wai dai dadi ba. Wani lokaci ma ba ma wani cin abinci sai muyi abinci kaɗan ga gwanda, ga ayaba, ga lemu, ga mangwaro, ga su rama da alehu sai dai mu ɗan gyara su muyi. Dik abun da ka so ka ci. Kuma duk abubuwan ga suna kara jini suna da kyau a jiki kamar lemu na ma wanke ciki. Ka gani kenan. Wani lokaci ma muna deba ma, makotan mu ka gan kuma suna fara'a da mu. Wanda ma in musu wasu za su zo suce dan allah a siyar musu sai dai mu ba su dai. Kuma yana kara mu na farin jini kenan wato yana sa mutane suna son mu sosai kenan. Don irin baye bayen da muke nan da nan. Amma sai dai shuke shuken nan gaskiya ba ƙaramin aiki ba ne. Don daga farko su beran daji da su farkon daji za su zo suna damun shuke shuken ka. Dole kana ɗan feshi ma don haki kuwa banda haka nan ma ka yi. Zai ka ta ban ruwa kullum sai kuma ka sa maganin su beran nan. Zaka ɗan kashe kuɗi kaɗan kuma zai ka ta lura da shi. Amma bayan sun girma sun kai wani lokaci a'a sai dai ka ta jin dadin ka. Sai dai kawai ka ta jin dadin ka. Wani lokaci ma mutum bai da lafiya kamar malaria haka kawai dai in muka yi magani muka sha ruwan zogalen nan bayan an tafasa shi yana maganin malaria sai dai kaga mutum ya warke ba ma sai an sayi wani magani ba. So don haka nan gaskiya ina tsire tsire a gida kuma na jin dadin shi sosai ma.

Gaskiya yanzu lokacin hamatan ne. Kasan da sahe inda ta yadda nike ne a nan ƙasar Niger. Ha! Da sahe, wato Niger kenan a Nigeria, ba wai Niger ba Niger. Ehen, da sahe ina shan ruwa sosai. Da safe akwai sanyi ban wani shan ruwa. Amma da ga ranan nan zuwa malance akwai ɗan zahi, goda yake akwai iska iska, su ina shan ruwa sosai. Cikin dai kwana biyu ina shanye bag ɗaya na pure water. Kuma cikin bag ɗaya na pure water akwai pure water guda ishirin. Kagan dai kenan ina shan ruwa sosai. Ina shan ruwa sosai. Don ruwa ya shima yana da kyau a jiki sosai. Jikin ma mutum ma ruwa yahi yawa a ciki. In kana shan ruwa ma yana wanke ciki. Kaga ma fisarin ka ya fara fari ba wani, ehen. Yawan shan ruwa ma nada kyau. Don lokaci rashin lafiya inda wasu keyi ruwa da zazzabi aka ba wani ruwa ne a jiki. Sai kaga ma sau an kira likita su a zo a sa musu ruwa. Don haka nan ina shan ruwa sosai. Kagani kuma in nasha ruwa, jikina na hitar da wasu ruwan in dai ana zahi ne. Ikagan ya hitar da marasa kyau. Don haka nan ina shan ruwa sosai. Ina son shan ruwa. Yana taimako na ba ko kaɗan ba. Koma lokacin ma sanyi ina shan ruwa. Sai dai ba mai sanyi sosai ba. Amma mai ɗan sanyi haka ne. Ina shan ruwa sosai.

Ko da yake ni ban da tumbi amma ban kwana a ciki, ban kwana a ciki. Tun tun inna koshishin nan cikina na ɗan turo wa, so ina kwana yana ɗanmin ciwo, na kwana kan ciki ko ina kwanta kan ciki don haka nan ban kwantawa ko ban kwana a ciki. Sai dai ina yi son ina kwana ko tashiya ɗaya ko tashiyan hagu ko tashiyan dama ko kuma ina kallon sama. Amma dai inde ina son inyi bacci ina kwantawa ta ciki. Amma mundin na fara bacci ina juyawa. Bacci ya fara kwasana ba haka ganina juya. Inda ina son yin bacci da sauri ina kwantawa ciki. Amma wai in kwana a ciki ina bacci na kwasana zaka gan jikina ya juya. Amma dai ina son yin bacci da sauri ina kwantawa ta ciki. Na dai san ba mutane da yawa za su yarda da haka ba mani haka nan dai nake. Ko da yake zai ɗan damun ciwo amma kay inde na kwanta ta cikin nan na, na hi yin saurin bacci.

Ina kulle ƙofa mana. Me yasa ba zan kulle ƙofa ba? Ai a Najeriya, ga tuntun Niger da ni ke, akwai ɓarayi, akwai ɓarayi, akwai masu sache-sache. So ma kai in ba ma kulle ƙofa ba wani matsala, adda windo ma wani lokaci. Ban yawan dai kulle windo ina kulle ɗayan bal ɗaya. Si yanda bangaren da kayana suke masu amfani ina kulle shi. Dayan bangaren ina barin shi buɗe. Amma ƙoha, dalilin na yi ina kulle ƙoha. Kada ɓarawo ya shigo ban sani ba ya sata mun abu. Don haka nan ina kulle ƙoha sosai, sosai. In na ma shigo ma ina kulle ƙoha. Don zan iya in shiga ko bayi ko kicin ko wani wuri dai na wasu ayyuka. Karan wani ya shigo ko wani abu ko kuma wani abu kamar kaɗangare ko, eh, ko kaɗangare ko wani abu ya shigo haka ya zo ya zama matsala. Don haka nan ina kulle ƙoha sosai, sosai. Kusan kullum ma ina kullum ne ma ba wai kusan kullum ba ina kulle ƙoha. In sahe ya yi in zo in buɗe. Don haka nan ina kulle ƙoha kullum.

Eh ina rufe gurin da nake a yanar gizo don tsaro. Wani lokaci ma ina tura ma mutane gurin da nake ta Google Map don in suna so su same ni ko wani abu hakanan. Amma a yanar gizo ina rufe inda nake don tsaro. Don ko wani abu ya faru dani asan inda za'a nemeni ko inda za'a sameni ko inda za abi a tambakeni ko wani abu. Don haka nan ina rufe inda nake don tsaro. Bawai don wani abu ba don dai tsaro ɗinnan. Wani lokacinma inna fita ina turawa iyayena ga inda nake fa don tsaro. Ina tura musu inma mutum zai ziyarce mu, ziyarce mu kuma bai san inda gidan mu yake ba, ina tura mai a turanci ana kiran shi location. Wato inda nake kenan a map ɗin nan don tsaro. Don haka anan ina tura inda nake. Kuma nima inzan ziyarci mutum bansan gurin shi ba, ina cewa su turo mun location ko kuma su turo mun inda suke ko su raba mun inda suke don inbi ta gurin a Google Map sai in kai inda zan je. Don haka nan ina rufa inda nake don tsaro. Domin ko wani abu ya faru dani mutanena dai su sani.

Yanda nake kammala aiki a lokaci shine ina fara yin aikin kahin lokacin da ya kamata in kammala. To in na fara kahin lokacin da ya kamata in kammala aikin, kahin lokacin dai da ya kamata in kammala tunda na fara da wuri-wuri ya kamata in gama kahin lokacin da ya kamata in kammala. Don haka nan ina fara aikina da sauri. In kuma ban fara da sauri ba, na fara da latti kuma ba lokaci sosai ina tambayantaima ko in na gan sauri-sauri ba zai yi min ba. Amma ko kuma in yi dubara-dubara yanda zan yi in gama kahin ma lokacin da aka bani ko in yi wuri-wuri dai in san yanda zan yi in gama.